Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Wannan tambaya ce mai muhimmanci. Don haka ce me yake bawa mutum ƙwarin gwiwa a aiki zai kasu kashi kashi suna da yawa. Na farko, mutum ya samu maigida na gari wanda yake son cigabansa. Na biyu, ya samu abokan aiki wadda ba su da lalaci sannan kuma suna son cigabansa. Idan mutum ya rasa abokanan aiki wadda suke da lalaci. Mutum ya samu abokan aiki da suke da lalaci sannan wadda ba sa son cigabansa tabbas ya samu matsala ah dangane da aikinsa. Ma'anashi ne na farko, wannan ba ta son aiki za su jawo wa mutum laifi a wurin aikinsa. Sannan kuma za su kashe wa mutum gwiwa shi ma ya biye musu yaɗau wannan halin. Sannan kuma zai jawo rashin haɗin kai tsakaninsu. Sai kuma mafi muhimmanci shine oga ko maigida na gari. Idan mutum ya rasa maigida ko oga na gari to wannan shine mafi kwabo matsala. Babban abun da yake ƙara wa mutum ƙwarin gwiwa a wurin aiki shine ya samu maigida na gari wadda zai kula da shi, zai biya shi aikinsa sannan kuma zai lura da rayuwarsa yau da gobe idan yashinga lamuransa.

Kana fin son zama a kujera ko taburma? Ai, wan can tambaya ce mai mahimmanci. Akwai bambanci so sai tsakanin zama a kujera ko taburma. Amma ya dangana ga raayin mutum su yan birni sun fi son zama a kujera. Haka yan kauye ko datibbai sun fi son zama a taburma. Ya danganta da ra'ayin mutum da kuma yanayin da mutum ya taso. Ama ni tun da a birni na tashi na fi son zama a kujera.

Wani malami kake fi so? Kwarai akwai malamai da dama wadda nakeso wadda kuma ra'ayinmu ya zo ɗaya da su. Ɓangaren malaman da na fi so sune malamai izala da kuma na salafiyya. Sune waɗanda ra'ayinmu ya zo ɗaya, mazhabinmu ta zo ɗaya, batinanmu ya zo ɗaya. Du da a cikinsu akwai waɗanda suke da matsala wadda ba na miyon su sannan kuma ba na sauraron su saboda wasu dalilai wanda ba su yi daidai da ra'ayina ba. Sannan kuma idan malami ni ke bani da matsala saboda malami mazhabinmu baɗaya ba ko kuma wani tafiyanmu ba ɗaya ba, indai yana faɗin gaskiya ni wannan ya min. Akwai malamai da waɗanda ni mazhabinmu baɗaya ba ne da su, kungiyarmu baɗi ba amma kuma ina son su. Ire irensu wannan sune irinsu Sheikh Dahiru Bauchi. Amma waɗanda na fi so a malamai shine Sheikh Muhammad Albani Zaria da Sheikh Adam da Sheikh Ja'far da Sheikh Malam Ibrahim daurawa. Wannan su ne malaman da na fi so.

Kana biyan kuɗi ta waya? Ƙwarai ina biyan kuɗi ta waya. Ina da bankuna da applications ɗinsu a wayata ta salula, waɗanda nake mu'amaloli na yau da gobe. Mu'amalar kuɗi ta waya wannan abu ne gama gari a cikin mutane. Cikin mutane goma da zaka bari za ka sami mutum takwas waɗanda suke mu'amala ta biyan kuɗi ta waya. Wannan abu ne wanda zamani ya zo da shi wanda kuma kowa ya karɓa.

Kana zuwa gidan fim? A'a, ba na zuwa gidan fim a yanzu. Dalilin ko shine, tunda zamani ya zo da salula, tahanu da kuma na'urori na kallo ta zamani, ya sausake duk abin da kake so kalla zaka iya kallon shi daga gida ko daga wani wuri ba sai ka je gidan fim ba. Amma a da na je gidan fim lokacin ina ɗan yaro, shekara goma zuwa sha biyar.

Kana sauraron rediyo? A'a, ni bana sauraron rediyo. Dalili kuwa shine yanzu an samu sauye-sauye na zamani wanda ya kawo sauyi ya canja wannan tsarin rediyo. Yanzu da wayar salular ka, za ka shiga shafuka ka ganu wasu labarai ba tare da ka ɗauka rediyo ba. Yanzu rediyo sai dai tsofaffi ko kuma masu tunani na mutanen da amma babu faɗin zamani ba.

Kana iya kunna wuta? Kwarai ina iya kunna wuta saboda ni yanzu cikakken mai hankali ne babban mutum Ina iya kunna wutar lantarki, ina iya kunna wuta kuma na murhu. Ya dangana da wane kalan wuta ne, amma ina taka tsantsan ga dukkan waɗannan nau'i na wuta saboda kowannensu yana da haɗari.

Sau nawa, sau nawa, sau nawa kake karɓan kira a aiki? Ni gaskiya bana kira, bana karɓan kira sosai a aiki. Be wuce naira uku zuwa huɗu ba a yini guda. Saboda yanayin aikina, yanayin aikina bana mutane da yawa bane, shi yasa bana karɓan kira mai yawa a aiki.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Mukan sasanta rikici aiki ta hanyoyi daban-daban, amma mafi shahara cikin hanyoyin shi ne yin sulhu tsakanin waɗanda suke cikin wannan rikici. Zaa kira su wuri guda ayi sulhu domin a kiyaye, faruwan samun sabani a gaba.

Mene ne abun da kake yi don nishaɗi? Ina abubuwa da dama don nishaɗi, amma babban abun da nake yi don nishaɗi yake ɗebe min kyau shine nakan hau social media sashin sada zumunta. Nakan kalla abubuwan ban dariya na ilimi da faɗakarwa.

Kana yin kiran bidiyo? Tabbas ina yin kiran bidiyo. Musamman a wasu shafuka na sata zumunta. Yakan haɗa ni da wasu abokanai waɗanda na ɗau lokaci ba mu gaisa ba. Mu kan gaisa, muyi raha da wasanni sannan mu tuna da juna abubuwan da suke faruwa da kuma shawarwari da sauran lamuran rayuwa mu kan tattauna su lokuta lokuta.

Kana cin citta a abinci? Kwarai ina cin citta a abinci. Domin bisa ga maganganun ma'aikatan lafiya da likitoci sun tabbatar da cewa citta yana da amfani sosai a cikin abinci sannan akan samun shi a cikin shayi domin ya ƙara ɗanɗano sosai.

Yaya unguwarku take? Unguwarmu unguwa ce wadda take tattare da mutane daban-daban, al'adu daban-daban, mutane daga gararruka daban-daban kuma tana tsakiyar gari. Wannan ya sa unguwar ta zamo unguwa ta daban a cikin gari saboda yanayin yadda mutane daga wurare daban-daban suka hadu, suka zauna a wuri ɗaya kuma suka samu shaƙuwa ta zaman lafiyya. Duka da dai unguwar abokin ƙoso da kuma yanayin hayaniya na jama'a.

Kana kwana a ciki? A'a, ni ba na kwana a ciki. Domin a bisa al'adarmu, kwana a ciki yana daga cikin abun da yake jawo wa mutum cututtuka sannan ya saɓawa al'adarmu da kuma addininmu. Atakaice, ya haramta ma a addininmu.

Yaushe kake cajin wayarka? Nakan cajin wayana ne sau ɗaya a yini guda. Musamman lokacin da na kwanta bacci ƙarfe sha biyu ko ƙarfe ɗaya. Da tai caji har zuwa washegari da safe. Daga nan kuma ba zan ƙara caji ba har sai zuwa wani daren ƙarfe shabiyu ko ƙarfe ɗaya. A takaice dai sau ɗaya nake yin caji a wayana kuma yawanci da daddare nake.

Wane 'ya'yan itace kake so? A cikin 'ya'yan itace, na fi son abarba saboda ɗanɗanon sa da launshin sa kuma yanayin yadda yake ba wa garkuwan jiki lafiya. Amma akwai nau'ikan kayan abinci da nake son so amma na fi son zawar shi wannan.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? A ƙarshen mako ina da shirye-shirye waɗanda nake da burin yin su. Amma babban abun da nake so, na shirya a ƙarshen mako shine in yi ziyara wa na masu ƴan'uwa da abokanai waɗanda muka ɗan kwana biyu ba mu haɗu ba.

Kana sanya tabarau? Kwarai, ina sanya tabarau amma ba kowane lokaci ba. Na fi sanya tabarau lokacin da nake amfani da wayar salula ko kuma na'urar kwamfuta ko kuma nikan in ina yin karatu.

Me kake ji ranar biyar a bashi? Kwarai, nakan ji wani yanayi na shawƙi domin an biya ni haƙƙina da zan biya wasu, basuka da nauyi da ke kaina. Duk lokacin da za a biya ni albashi, nakan kagu in ga cewa na karɓa wannan kuɗi, na biya bukatuna da su.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh, ina shuka tsire-tsire a gida saboda dalilai da yawa. Na farko, domin su kayata min gida. Na biyu, domin su sanyaya min gida. Na uku, domin su bani 'ya'yan itatuwa waɗanda zan yi amfani da su. Na ya mu da raga.

Kana cin tafarnuwa? A'a, bana cin tafarnuwa. Dalili kuwa shine yanayin yadda take da wari ne. Don gaskiya, warinta ne ya sa bana amfani da ita. Amma tafarnuwa tana da muhimmanci da kuma inganci ga lafiyar mutum. Amma saboda warinta ce ya sa bana cin tafarnuwa.

Kana son cin abincin titi? A'a, ba na son cin abincin titi, musamman ma a yanzu da nake da iyali. Don ko wane abinci da nake bukata, akan yimin shi a gida. Kuma wanda ake min a gida ya fi inganci saɓanin wadda ake yi a kan titi.

Kana sa turare kullum? Eh, ina sa turare kullum domin nakan shiga jama'a sosai. Rashin sa turare ba ƙaramin matsala bane domin zai dingas jikinka zai dinga bada wani yanayi na wari idan ba ka sa turare ba.

Kana yin aiki bayan lokaci? A'a ni ba na aiki bayan lokaci. Domin nakan so in ba wa kaina hutu domin lafiyan jiki na. Domin an ce lafiya ta zai garkuwa jiki.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine tattala kwastomoninka. Ma'ana abokanan hulda na kasuwancinka, wanda suke sayan kaya a wurinka. Ai tattalin su, wurin kyautata musu da yanayin ba su rangwame na farashi, yadda za'a jima ana mu'amala da su kuma ka zoda su.

Wane kafofin yada labarai kake amfani da su? A cikin kafofin yada labarai wadda muke da su, na fi amfani da Facebook da kuma TikTok domin akwai manya manyan abubuwa na nishaɗi da tunatarwa da kuma faɗakarwa a cikinsu.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Nakan magance damuwa a aiki bisa ta wasu hanyoyi daban-daban. Na farko, bisa ga kyakkyawan mu'amala tsakanina da abokan aiki. Na biyu shine na kan yi fara'a da kowa yadda ba za mu samu damuwa da su ba. Na uku, idan an samu damuwa, na kan zauna in yi tunanin hanyoyin da zan ɓullo musu domin in shawo kan wannan damuwa.

Kana sanya bel kullum? A'a, ni ban cika sa belt kullum ba. Saboda wasu lokuta nakan saka babbar riga ce ta Hausawa wadda bata buƙatan belt. Amma lokuta lokuta, nakan sa kayan da ake samu su belt amma ba sosai ba. Takaice ne bana sa bel kullum.

Kana jure barkono mai yaji? A'a, bana jurewa barkono mai yaji. Saboda, ni yanayi na haka yake. Ban damu da abu mai yaji ba. Amma yawancin mata suna son abu da yaji.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Akwai app da dama waɗanda nake amfani da su don saƙonni, amma mafi shahara cikinsu shine WhatsApp. WhatsApp app ne wadda yake sauƙaƙa mun wurin sada zumunta da karɓan saƙonni.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Ina amfani da tsintsiya ne irin ta gargajiya, tsintsiyar laushi da kuma tsintsiyar ƙwaƙwa wadda muka gada daga kakanni har yanzu ana amfani da shi. Tana da saukin amfani, wurin sharan gida da kuma bayi.

Kana da katin kasuwanci? Kwarai, ina da katin kasuwanci wanda nake ba wa mutane sabbin da muka haɗu dasu. Wannan ya ƙara min yawan kwastomomi da kuma abokan hulɗa na kasuwanci.

Kana tafiya da sauri? Eh, ina tafiya da sauri. Musamman idan zan je wasu wurare masu muhimmanci kamar wurin ibada, wurin kasuwanci da kuma wurin ziyara da kuma wurin da zan ci abinci ko kuma in saya sutura.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Muna da bokitaye ko bokiti a ƙalla guda huɗu a gida. Na farko, na yin wanka, na biyu, na ajiye ruwa, na uku, na yin wanke wanke, na huɗu, na yin wankin kaya da kayayyakin yaron gida.

Wane irin yanayi kaka fi so? Na fi son yanayi na sanyi saɓanin yanayin zafi. Saboda yanayin sanyi yana ƙara wa jikina lafiya, sannan kuma nakan sakata na wahala in samu iska mai daɗi da ma'ana.

Wane fure kake fi so? Akwai fure kala kala daban nao'i nao'i amma ni nafison jan fure saboda yafi kyau wurin bawa wanda kake so da kuma abokin zama.

Wanne ne ɗaki ka tafi so? Na fi so in gan yanayin ɗaki a yal wace. Ma'ana mai faɗi, mai tsayi, wadda sai ɗauko kujeru da kayan alfarma na mure rayuwa.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka, shine gaskiya da amana. In dai ba gaskiya da amana, to fa cin amana zai shigo. Amma idan akwai gaskiya, za a samu cigaba da kuma ƙara shaƙuwa.

Kana yin addu'a kullum? Ina yin addu'a kullum. Akalla sau biyar. Tun lokacin da na tashi yin farin sallah na farilla. Ana yin sallah na farilla sau biyar a yini. Kuma kowane lokaci a cikin lokuta biyar dinnan na kanyi addu'a. A taƙaice ina yin addu'a sau biyar a yini. Ko kuma kullun?

Wane irin tufafi aka fi so? Na fi son tufafi irin namu na gargajiya na Hausawa kuma su nake sawa kullum saboda irin kyau da kuma fito da darajan mutum da ya saka yi sukan fito da darajarka.

Kana kare wayarka daga kwayar cuta? Eh, ina kare waya ta daga kwayar cuta ta hanyar amfani da wasu applications waɗanda suke hana faruwa haka. Applications din sukan cire duk wata kwayar cuta a cikin wayarka. Sannan kuma ina jin dadin wa'innan applications.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Da yamma a mafi yawanci nakan ziyarci wasu wurare musamman wurin abokanai da masoya sannan kuma wasu lokuta nakan zuwa in yi wasannin masu ɗebi min kewa.

Ya ya teburinka a wurin aiki ya ke? Teburina a wurin aiki ya kasance cikin tsari da tsafta. Akwai na'ura, da laptop, da takaddun aiki da kuma files files na tara bayanai akan teburi na. A takaice teburi na a tsare yake kuma cikin tsafta da kai tu'a.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? Na fi son miya mai zafi domin ta fi fito da ɗanɗano na abinci da filagadi kuma ya fi daɗin ci. Al'adar mu mafi yawan mu mun fi cin abin, mun fi son abinci mai zafi.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum, musamman da daddare in zan yi kwana, saboda tsaro da kuma kare lafiyata da ta iyalai na. Hakan shi ma yana cikin tsarin tsaro da kiyaye lafiya.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, ina dabatar da rahoto. Musamman a wajen aiki. Rahoto na abubuwan da suka faru da kuma ciniki da kuma huldodi da muka yi. Wannan, wannan ba sabon abu bane a wurina. Tabbas ina iya gabatar da rahoto ko kuma ba, na sha gabatar da rahoto.

Wane wasa kake, kake son yi? Akwai wasan da nake son yi. Wannan wasa kuma shine wasan tsere tseren doki. Domin tun ina yaro ƙarami wannan wasa, takan bani sha'awa sosai.

Waɗanne apps kake amfani dasu sau da yawa? Akwai apps da na fi amfani dasu a wayata. Waɗannan app ɗin sune app na sada zumunta da kuma na ƙallace ƙallacen raha da faɗakarwa a yanar gizo.

Ka na son karanta littattafai? Kwarai, ina son karanta littattafai. Ni ma'abocin karanta littattafai ne, musamman littattafai na addini da kuma na tarihi, saboda suna ba ni wasu bayanai na rayuwa yau da gobe.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Nakan tafiya zuwa wurare ne cikin sauri kuma ni ɗaya saboda yanayin tsaro na ƙasar nan. Dan tafiya kai ɗaya a wannan lokaci kuma cikin sauri yana da mahimmanci.

Yaya kake jira a layi? Ina jira a layi ne cikin natsuwa da kuma girmamawa, saboda gudun ko kuma ka cuci fitina da kuma saɓani da mutane. Dan wasu lokuta idan kace zaka yi sauri sai ka samu matsala da mutane.

Wane lokaci na rana kake fiso? Nina fi son lokacin dare saboda samun natsuwa da kuma rashin hayaniya na wannan lokaci na dare. Sannan ina samun kwana mai natsuwa A dare shi yasa na fi son dare.

Wane irin kiɗa kake son ji? Na fi son kiɗa irin ta gargajiya namu na Hausawa, saboda, ni bahaushe ne. Sannan kuma takan tina mun wasu abubuwa na cikin al'adun mu. A takaice na fi son kiɗa irin na Hausawa.

Kana son abinci mai yaji? A'a, ni bana son abinci mai yaji saboda tsarin da likita na ya ɗaura ni a kai. Ya ɗaura ni a kan kar na ci abinci mai yaji saboda kiyaye lafiya ta da kuma samun matsala a nan gaba.

Kana jin kukan zakara da safe? Kwarai, ina jin kukan zakara da safe kusan kullum. Yau din nan ma da safe, shi ya tashe ni daga bacci saboda muna da zakara a gidanmu.

Yaushe kake fara aiki kullum? Nakan fara aiki ne da hantsi, lokacin baya nayi komallo daga gida na tafi aiki. Kuma hakan shine tsari na a wajen aikina.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh tabbas ina son kallon faɗuwar rana. Domin yana da kayatarwa da kuma kyan gani. Sau da yawa da yammaci in kan zuwa ko kuma in zauna in dinga kallon yadda rana zata faɗi. Abin akwai abin mamaki a ciki.

Wannan tambaya ce mai muhimmanci. Ina share gida aƙalla sau uku a wuni. Da safe, bayan an tashi, akan share gida. Sannan kuma da rana, tsakar rana, misalin ƙarfe biyu, ana ƙanƙara share gida. Sai kuma bayan magriba, nan ma akan share gida. Atakaice, ana share gida aƙalla sau uku.

Eh, ina hawan keke. Domin tun ina yaro ƙarami ina da sha'awan hawan keke. Tun ina ganin wasu suna hawa, na sa wannan son hawan keke a raina. Har lokacin da na girma, yanzu haka ko yanzu zan hau keke in na samu. Saboda haka na iya hawan keke ko ma in ce na iya keke.

A'a, bani son wurare masu hayaniya domin yakan takurani har wani lokaci bana samun natsuwa. Yakan kai cewa idan na shiga wuraren masu hayaniya kawai don, don ba dole ba ne yake kaini. In ka ganni wuri mai hayaniya kawai na je wurin ne ba da ra'ayina ba amma bana son wuri mai hayaniya.

Dangantakana da makotana dangantaka ce wadda ta kai da mun shaku sosai. Mun samu fahimtar juna, har ta kai ga kowannenmu yakan shiga lamuran ɗan'uwansa. Idan ɗan uwa ko makoci bai da lafiya, akan ziyarcesa. Sannan kuma akwai yarda tsakaninmu.

Eh, ina iya rera waƙa, musamman waƙa ta Hausa da kuma wasu waƙoƙi na ƙasashen waje. Tabbas, waƙa tana daga, rera waƙa tana daga cikin abun da take ɗauke min kewa musamman lokacin da nake cikin kaɗaici. Kwarai, na iya rera waƙa musamman waƙan Hausa da na ƙasashen waje.

Ina jurewa zafi ta hanya daban-daban. Na farko, lokacin zafi nakan kunna na'urar iska domin ta ba ni sanyi. Idan kuma babu na'ura, nakan fito wa waje domin in samu iska mai sanyi.

Na fi zuwa shagon saida kayan masarufi domin mafi yawanci abubuwan da na ke saya na yau da kullum a wannan shagon ake samu. Kama daga shinkafa, taliya, madara da kuma burodi da sauran kayan abinci da kuma kayan amfani a gida. Tabbas shagon saida kayan masarufi shine shagon da na fi zuwa.

Ina amfani da launin tawada baƙi domin a wurina launin baƙi ya fi min kyau. Wannan yayi tasiri ne daga lokacin da nake makarantan allo. Daga lokacin tun wannan lokacin mukan yi amfani da baƙin tawada ne wurin yin rubutu.

Kwarai, na iya amfani da kwamfuta domin na jima da iya amfani da ita tun lokacin ina makarantar sakandare aka koya mana, wadda a yau kusan kullum sai na yi amfani da kwamfuta. Yana daga cikin abubuwan da yake sauƙaƙa min wasu ayyuka.

Ina son canza wasu daga cikin abokanan aiki, musamman wanda suka jima a wurin. Yawancinsu babu abin da suka iya shiga gulma da munafurci da kuma haɗa kan mutane. Ba su da wani buri zaule, sai dai su ga an yi faɗa ko an samu saba ni tsakaninmu.

A'a, ba ni da wifi a gida domin ba ni da halin mallakanta. Amma kuma ina ganin wasu suna amfani da ita a cikin gidajensu kuma abun yana burge sosai. Damuwar lokaci ina fatan in mallaki wifi a gida.

Kyautan da na fi son bayarwa shine kyautan katin waya, musamman ga abokanai da kuma wasu ƴan uwa da masoya. Tabbas, katin waya abu ne mai mahimmanci a duwanni abu-- a duwanni mutum mai amfani da wayar hannu. Shi ya sa nake son yin kyauta da shi.

Na fi son fensir domin shi yake sauƙaƙa min rubutu cikin ƙanƙanin lokaci. Amma kuma a baya nayi amfani da alkalami musamman lokacin da nake makarantar allo. Mukan yi amfani da alkalami wurin yin rubutu amma a yanzu fensir yafi sauƙi wurin yin rubutu.

Eh, ina ciniki a kasuwa. Amma ƴan kwanakin nan cinikin ya ɗan ja baya ba kamar da ba. Duba da da mukan yi cinikin da ta ninka na yanzu. Muna fatan dai abubuwa sosai don mu samu dai kasuwar mu ta saito mu koma ciniki yadda muke da.

Nakan tofa miyau ne a kwalbati ko kuma a cikin mazubin shara ko kuma a banɗaki. Domin shi miyau tofashi a ko ina ba shi da tsari. Domin mutane ba su, ba su son su dinga ganin miyau a ko ina.

Ina zuwa kasuwa ne da safe, misalin karfe goma. Bayan na tashi da, daga kwana, na yi kumallo, na kai yara makaranta, na je na ziyarce iyaye na. Sannan sai in tafi kasuwa.

Ina rubuta rahoto ne sau huɗu a shekara. Musamman a kowane bayan wata uku akan rubuta rahoto, ajiye shi domin samun bayanai a cikin wannan shekara da duk abin da ya faru a wannan shekara.

A ice cream da na fi so, na fi son vanilla ice cream. Duk da ni ba ma'abocin son ice cream bane. Duda ina fama da ciwon hakori, amma vanilla ice cream, ice cream ne wadda yake nishaɗantar da ni. Ina matuƙar sonsa.

Ina jagorantar mutane ne bisa tsari da kuma tattausar harshe. Domin a wurin aiki ni jagora ne. Akwai mutane da dama a ƙasa nan. Sai na fahimci jagorantar mutane yana buƙatar tausayin harshe da kuma jawo mutane a ciki.

Eh tabbas ina rubuta kashe kuɗin aiki domin yakan bani bayani game da yanayin yadda nake kashe kuɗi domin in san yadda zan yi taka tsantsan wurin tattalin arzikina.

A'a, ba na iya ba da barkwanci domin ni ba mutum bane mai fara'a sosai. Amma kuma na kan so in zauna da mutane masu ba da barkwanci domin abun yakan ba nishadi sosai. Tabbas, ina son zama da masu ba da barkwanci amma ni ban iya ba da barkwanci.

Eh, ina kallon taurari da dare. Musamman lokacin da na fito tsakar gida, na shinfida taburma na, ina shan iska, ina hutawa. Wannan lokaci nakan daga kai na zama in dinga kallon taurari, in dinga ganin yadda suke.

Ina zubar da shara ne a wani wuri wanda gwamnati ta tanada ko wani anguwanin inda ake zubar da shara. Bayan na tara shara na a gida a cikin wani mazubi, duk lokacin da ya cika, nakan ɗauki shara in kai shi wannan wurin da gwamnati ta tanada wurin zuba wannan shara.

Nakan bayar da ra'ayi a wurin aiki ta kan wasu hanyoyi. Na farko, wurin tattausar harshe da kuma jawo kan ma'aikata in samu daidaito da su da kuma shakuwa da su. Kana nan, nakan ba da ra'ayina a wurin aiki kuma hakan yakan karbuwa.

Ina neman izinin hutu ne ta hanya biyu. Na farko, nakan rubuta wasiƙa ko saƙo in miƙa shi zuwa wurin maigidan mu ta hannun masana da kuma sakatare. Na biyu kuma, nakan kira shi kai tsaye ta wayar salula in sanar da shi.

A'a, ba ni da manufa na wata wata domin ba ni da wannan dama. Amma tabbas idan na ga waɗanda suke da wannan dama ko wannan ra'ayi sukan burge ni sosai, haƙiƙa sosai ma kuwa.

A'a, ba na sanya tunatarwa don ayuka. Domin ayukana ba su da wani yawa. Saboda haka babu dalilin sanya tunatarwa. Nakan iya tunawa da kaina ba sai na sanya tunatarwa ba.

Ina goge haƙori aƙalla sau uku a yini guda. Da safe nakan goge haƙori kamun na yi karen kumallo. Sannan kuma da rana ma nakan goge haƙori. Sannan da daddare ma bayan na ci abinci kamun na yi kwana nakan goge haƙori. Atakaice. Ina goge haƙori aƙalla sau uku a rana.

A'a, bana cin ma manufar tallace-tallace. Amma kuma idan na samu dama, ina so in cin ma wannan manufa. Kuma waɗanda suka cinma wannan manufa tabbas sukan bani mamaki sannan kuma sukan burge ni sosai.

Nakan share kura ne aƙalla sau biyu ko kuma sau uku a yini guda. Da safe bayan na tashi nakan share ƙura. Sannan da rana ma nakan share ƙura. Sannan da yammaci ma nakan yi wannan domin tabbatar da tsabta a wurin da nake.

Na fi son gudu na lamba uku a fanka domin ya fi ba da iska da sanyi mai kyau. Saboda haka lamba na uku shine nafi so saboda ya fi gudu da ba da iska saɓanin lamba ɗaya ko na biyu.

Eh tabbas ina yin harsashi lokacin bacci domin akwai lokacin da wani ɗan uwana wanda muke kwana tare da shi ya ce mini ina yin harsashi lokacin bacci. Ban san da wannan ba amma lokacin da ya tuna ta da ni ya gane na gane na sani kuwa.

Eh, ina iya ɗinka tufafi. Domin Allah ya hore min ya ba ni dama, nakan iya ɗinka tufafi aƙalla sau biyu ko sau uku a kowane wata. Kuma wanda suke ɗinka tufafi tabbas sukan bani sha'awa sukan burgeni.

Eh tabbas, ina koyan wata yare musamman yaren Turanci da kuma yaren Faransanci domin ina da wurin ziyartar garuruwa ko ƙasashe waɗanda suke wannan yaren musamman yaren Faransanci da yaren Turanci.

Eh, ina duban kalanda kusan kullum. Yau ɗin nan ma sanda na duba domin yana tunasar da ni da wasu abubuwa masu muhimmanci da na sa a gaba. Sannan kuma yakan ƙara ɗaura ni bisa ga cimma wasu manufofina.

Ina cin abincin rana ne musamman karfe biyu bayan nayi sallar azahar. A wannan lokacin nakan samu natsuwa sannan in ci abinci. Domin shi cin abinci ya fi son ka samu natsuwa a lokacin da kake natse sai ka ci.

A'a, ba na kunna tsaron batiri domin ban samu hali na yin wannan abun ba. Amma kuma wadanda suke kunna tsaron batiri tabbas sukan burge ni kuma sukan ba ni sha'awa har wani lokaci na kan tunanin ni ma in samu wannan dama.